Eh shan magani gaskiya ba kullum nake shan magani ba. Saboda shi shan magani, a-a ana sha ne a sata ake-ake-ake kamuwa da rashin lafiya. Ko ince sadda aka kamu da rashin lafiya, kuwa lokacin ne ake shan magani. Sannan kuma shi shan magani ma ba'a so ya zama kamar da shi abin sha ka kullum kana shan magani. A'a, hakan kamar ya zama drug abuse kana yawan shan, ya zama maka kamar shan kwaya ne. So dan haka ni shan magani sai idan a-a nayi rashin lafiya ko wani abu na damu na, sannan zan sha magani. Amma dai haka na ambaɗa shi kullum ina sha, ba ni iya ba. Ni ƙa'iɗa ta ma ko da rashin lafiya nake, idan aka bani magani to ina karya dokar shi. Ma'ana za a ce mun gashi, zan sha da safe, zan sha da rana, zan sha da daddare. Ko kuma a ce mun zan sha da safe sannan zan sha da rana, ko kuma a ce zan sha da safe, zan sha da daddare ko kuma a ce sau ɗaya ne da rana. So in na fara sha haka na samu sauƙi to kuma sai in bashshi amfani da shi. Ba ni bin ƙa'idoyin shi wai in tasha hatsai ya ƙare. A'a, da na fara samu sauƙi nake barin sha. To ni da misali ban shan magani ma ya ƙare ba. Kiɗaya taya na riƙe shan magani kullum. To ke nan za'a iya kasance mutum ya zama ɗan kwaya yana shaye-shaye. So gaskiya ba na shan magani sai idan buƙatar shan shi ta kama, wato idan bani da lafiya ke nan. Kuma magani ko da irin na gargajiya ne wanda za a ce na zafi ne ko na sanyi ne, gaskiya ba sha nake ba. In kama shi in tasha kullum a'a, sai dai nakan sha irin na maganin zafi haka ko na sanyi a lokaci zuwa lokaci ba kullum ba. Wani lokacin ana sha duk bayan sati, wani lokacin ma fiye da haka. Wani lokacin kuma in zafin ya ɗantasu manni to nakan ɗan kwana biyu uku haka ina mai da she, a ina shan shi haka. Tsannan kuma in na samu sauƙi, nakan bashi tazara. Saboda ba'a-ba'a sam mutum ya maida magani abin shan shi ko da yaushe. Kuma sannan ba'a so mutum ya riƙa wasa da magani ya zama na baya sha. So dan haka shi maganin taka-takatsakiya ake amfani da shi. Amma abin da ake so mutum ya riƙa yi kullum shi ne, wato kariya. Ma'ana rigakafi ke nan. Eh, ba wai shan magani ba. A'a, shi magani za a sha shi a sata a-a ake cikin rashin lafiya. Tsamman aka sha idan aka samu sauƙi ma'ana aka sha yadda likita ya ba da shi to sai a dakata mashi sai a riƙa amfani da wato kariya da gujewa ɗaukar cuta. Kariya shine misali yanzu mutum a-a yana fama da a-a-amai da gudawa zan ce ke nan zawo ke nan. To sai ya je asibiti a ma likita ya rubuta mashi magani ya ba shi ya riƙa sha har Allah yasa ya samu lafiya. So yanzu a zai riƙa amfani. Idan ya shanye wannan maganin ya ƙare, likita ya tsira mashi maganin to ba zai je kuma ya ƙara sau she ba bayan ya shanye ba da izinin likita ba. Sannan kuma ba zai zo ya riƙa wato shan magani kara zu be ba haka nan. A'a, sai dai ya riƙa amfani da rigakafi. Rigakafi shine kamar in ya san ya yi amai da zawo to abin da zai jame wannan amai da zawon sai ya guje shi. Misali can abinci ba a wanke hannu ba to yana kawo a-a-amai da gudawa. Sannan kuma a da misali irin zuwa mutum ya riƙa irin can abinci wanda misali ya lalace ko ya kwana ya fara tsami ko ya fara canzawa to shi ma ya ƙan rikita ciki. To irin wannan abubuwan dussai mutum ya guje su. Sannan a mutum idan ta yi kamu da irin cutar ta infection ko wani abu a na sanyi haka to likita yakan ba mutum magani. To shima idan mutum ya gama shan wannan magani, yakan guje toilet inda ya san cewa ba'a tsaftace shi ba a gyara shi. Kazanta ta yi yawa ko ina fitsari ake yi ko wani abu kamar cin haka. So mutum dai yana kauce wa irin waɗannan abubuwan da za su ja zame cuta. Ko kuma mutum yana fama da wani communication a disease saka, wato cutar da ake yaɗawa to sai kauce mutum hanyar da zai bi ya kamu da wannan cutar. Ko kuma ya ƙara kamuwa da ita idan Allah yasa ya samu sauƙin ta. So kariya ita ce abu.

Ina ba da ra'ayina a aiki ta hanyar duba ra'ayin nawa, a wato idan shine mafita. Idan shine mafita sai in ba da ra'ayina ta hanyar cimma abokin aiki. Ina ganin idan muka yi wannan, muka bi wannan hanyar to in sha Allahu za mu ɓulle kuma aikin zai zo mana da sauƙi. Sannan za ya rage cin materials cikin dai hikima da kuma tausasa lafazi. Yauwa, ta haka nake bayar da ra'ayina. Ba zan taso in dinga nuna isa da ihu ta nuna ni ne babba ba. Kuma ko da ni ba babba bane ba wurin ƙarami ne. Idan na tashi ba da ra'ayina cikin hikima da dabara yau wa sannan nake ba da ra'ayina. Ba zan so ina ba mutum ra'ayina ba kamar ina bashi umarni ko ina bashi direction. Ni aiki ƙo nawane nakan girmama ra'ayin mutum sannan a cikin ra'ayin mutum din zan nuna da ra'ayinsa sannan in so ko da nawa. So a haka mutum zai ji eh in ya duba ya ga nawan ya fi nashi sauƙi kuma yafi nashi mafita. Ma'ana ya fi kawo abu wanda za a samu mafita solution kai tsaye to zai ɗauki nawa. Amma in ka zo ka nuna wa mutum kai tsaye irin kana bashi umarni ko kana mulka shi. So ko da aikin naka ne ka jawo shi ka ce ya zo ya yi to gaskiya bai zama lallai ya karɓi wannan ra'ayi naka ba. Kuma ko da ya karɓa to zai yi aikin ba da zuciya ɗaya ba. Kawai ya dinga yin shi a matsayin kade ce kana so ko. To in dai akwai wani abun aka samu matsala shi dai babu ruwan shi. Bari ai ma yadda ka ke so to sai ya zo sai yadda ka ce ɗin amma kuma ba zai inganta aikin ba sai a zo kuma a ɗinka samun damuwa. So amma idan ya zamana ka ka lallashi mutum ka mai magana mai daɗi. Har ma ka ringa nuna mai amma yaya yake gani. Shin a yi yadda ka ce ɗin ko kuwa a bi na nashin. Amma dai kana ganin kamar in naka aka yi bisa fito ba da wa amma da dik da haka yake gani. So irin wannan kana irin kana ƙwan gaba ƙwan baya amma kuma kana ƙara fifita ra'ayenka amma kana jima bai zama dole a yi ba to zai ga ka, zai ga cewar ka girmama ra'ayin shi kuma ga abin da ka fi so kuma kamashi ne mafitansu. Saboda haka sai ka ga ya dawo ya ce, "A'a, lafiya lau, lafiya lau wane." Bari ayi ɗin ai ba matsala ana yi. Kuma sai in ga ma ai kamar zaya fi sauƙi. To sai ka ga an yi daman shi a kullum ribar aiki. Shi ne da masu yin aikin nan kan su ya haɗu ma'ana zai zamana cewa samun fita ra'ayi guda. Ko da ko ba aikinsa guda ba ana aiki a cikin gida. Ga magini ko in ce a cikin gida ko site, ga magini, ga plumber, ga electricians, ga carpenter kila, so ga tile man. So idan ya zama na cewa waɗannan ma'aikatan ko da ba dukansu bane ko ma'aikaci biyu ne su ka haɗu ko uku. So in dai ana shawartawa ana ganin to mai gida ga maka kira magini ka ce zan ajiye wannan squatting trap ɗin, daidai wannan position ɗin. Shin kana ganin lafiya lau? Cukon ku zai cukon ku ai zai ɗaga ko, ko kuwa yayi ƙasa da yawa. Ka tambaye shi ku yi magana. Shi zai baka label ɗin cukon daidai da ya kai ma a lissafin aikinka ka san cewa ga inda za a aje. To amma wani lokacin wasu sukan ƙara shi da yawa wasu kuma ba su kai shi yadda an ƙasa shi. To don aikin ka ya yi kyau ya bada yadda ake so sai ka yi magana da shi. Shi kuma zai ce maka, "i, a yi in ƙasa shi ka za ya yi." To in Allah yadda, yadda ka ce ɗin to ko da bai kai ɗan ba shi zai yi ƙokarin yadda zai cika ya ga aikin ka ya yi kyau. So amma in kai bai haɗu ba ko da ka yi daidai wani zai nuna maka aikin ka bai yiwu ba zai iya zuwa ya yi maka ɓarna. So don haka kuma sannan wani ya san da ya ka nuna mai amma bai fahimci aikin naka ba. Sannan zai ga nan me kake nihi. Wurin yin aikin nashi ya kama sai ya fidda ma naka hakkin dai kama ta a fidda mai shi sai aikin sai ya fito. Amma haka nan ka yi aiki a duhu, bakan ba da ra'ayanka ba a aiki. To gaskiya bai zama dole aikin na cika yadda ake son shi.

Ina lullubewa da bargo, sosai ma, saboda bargo shine abokin a wato kwanciyata da shi nake lullubewa, idan ana sanyi. Haka kuma idan lokaci ne na zafi, ina ɗan yafa shi ko yaya ne, sannan kuma in ƙara ɗaura shi bisa, a shinfiɗa ta domin in ƙara jin taushe. Wato bisa katifata ke nan. Wanda zamanin bargona ina da guda biyu, ɗaya na shinfiɗa ma katifa, ɗaya kuma ina lulluɓa da shi. To amma ita wanne lulliɓa nakan yi ta ne, mafi yawan lokutta a lokacin sanyi. Saboda a lokacin ne mutum yadiga lulluɓe da bargo, zai ji komi ta fi daidai. Ma'ana, a wannan bargo da ya sa ina lallabe zai ji yayi daidai ba zafi kuma yayi daɗi amma ya samu bacci mai daɗi. To amma idan illin lokaci ne na yanzu na zafi, to wannan bargo bai yiwuwa a lulluɓe da shi saboda ko da an lallabe da shi zafi ma ya ishe mutum. Saboda yanzu lokaci ne na zafi, mutum zai ta zufa kuma sannan baccin ma baze yiwu ba. Ko yayo ma ba zai yiwu cikin daɗi ba. Ze kasance rabi bacci rabi juya juye. Dan haka nafi amfani da shi a lokacin zafi saboda bargo a lokacin sanyi ke nan. Saboda bargo ne mai nauyi, yana da thickness sosai, yana da ƙiba sannan babba ne. Dan haka lokacin sanyi shine lokacin amfani da shi. To amma kuma ko da ba lokacin sanyi ɗan ba, nakan ɗan yafa ma jikina saboda wani lokacin idan sanyin asuba ya taho ko da zafi ne ake yi, sai na ɗanya fafa rago. Saboda asuba tana zowa da sanyi. Sannan wani lokacin ma idan haka idan sauro yana da starving ɗan mutum, a yana ma mutum kuka ko yana ƙoƙarin ya hau shi. To idan ka lallabe da bargo in sha Allahu, sauron ko ya zo sai dai ya hau bargo, amma ba zai taɓa maka fatar jikinka ba. Ballanta na hayayya cije ka, ballanta na zaman sauro shi cuta gare shi. Yana yaɗa a communicable diseases. Misali ya je ya ɗebo jinin wancan, ya zo ya zuƙa maka, ya ɗibi naka ya je ya sanya ma wani. Wanda hakan yana sanya rashin lafiya sosai, saboda yakan sa mutum ya dinga malaria ke nan, ya ta faman zuwa asibiti. Wanda sauro kuma duk shi yake bada wannan gudunmawa. Diddi in ya zamana mutum sauro na yawan cizon shi to yakan samu irin haka. Sannan kuma mutum ya kasa bacci, sannan kuma fatar mutum tazo ta yi tai ƙuraje tai ruɗu ruɗu. Diddadai kowa dai yana yi fatar shi, kuma kowa dai yana yi gadda sauron yake cizon shi. To amma dan ni gaskiya in sauro ya cije ni, gurin tashi yake yi kamar can naka ya cije ni. Dan haka, shi ya sanya ni bani wasa da bargo. A wani lokacin ma da sauro ya cije ni, gwamma ace in ma in lulluɓe da bargo in ji zafi ke nan. Saboda gaskiya n bani son cizon sauro, bani son kukan shi, bani son ganin shi. To dan haka ina amfani da bargo, ina lulluɓewa da bargo, domin kariya daga sanyi, da kuma kariya daga sauro. Sannan kuma idan ya zamana wani lokacin, a kamar ina cikin gida ina ɗakina, radda ba a amafani sukai da gas ba suka yi amfani da murhu, to hayaƙi yana shigo mun ta taga. Idan ya zama na taga ta a buda ne. So nakan yi amfani da bargo idan ina kwance, sai in rufe kai na a ciki. Soboda lulluɓewad da nai da shi, a wannan a hayaƙi ba zai shigo mani cikin hanci ba, ba zai taɓa mun fuska ba, ba zai taɓa mun idanuwa ba. Amma idan na kasance ban lulluɓe da shi ba, zai shiga mun ido, zai shiga mani hanci da idanuwa. Kuma wurin a numfashi na dizzan ji yana yin shi daƙyar daƙyar, saboda wannan hayaƙi. Dan haka ni, ina lulluɓa da bargo, musamman lokacin sanyi locacinnan nafi lulluɓa da shi. Sannan kuma ina amfani da shi a wajen a lulluɓa a lokacin zafi amma wurin lokacin asuba haka. Sannan wani lokacin nakan ƙara amfani da shi domin, in ƙara ma a bargon da ke bisa katifa ta, shinfiɗa a sama.

To aiki a gida wanda nasan ina yi kullum, wanda wannan aiki ya zama wajibi kullum sai na yi shi. Shine gyara toilet wato gyara kewaye kenan kullum. Idan na yi amfani da kewayena sai na share shi, in share ruwa ya wuce. Sannan kuma idan ya bushe in zo in sa tsintsiya in share shi. Ma'ana tunda asuba idan zan tafi masallaci da asuba nakan shiga kewaye in yi amfani da shi. So wannan amfanin da nayi da shi ya jike. Sadda zan dawo masallaci, in koma ɗaki gari ya ida wayewa irin wurin ƙarfe tara ko goma in na fito ko kuma ma wurin takwas da wani abu idan na shiga, idan na koma kewayen kenan, inda wani lokacin bayan anyi sallah mutum baƙatar ya shiga kewaye takan kama shi. To nakan je lokacin yaɗan sha iska, ruwan da na zub da duk sun ɗan tafi sai in sa tsintsiya in share kewayen. Duk wata ƙasa da kura da wani abu da ke ciki in gyara shi. Sannan kuma ruwan da suka ɗan rage suna kwanta basu ida gangarewa ba. In sa tsintsiya in ida gangarar da su sannan kuma sai in barshi haka. To wani lokacin kuma nakan ɗauko aizal in yayyafa ma keweyen saboda bana son ya rinƙa yin wari yauwa. Sannan kuma duk wani abin da ya shafi kura ko leda ko wani abu nakan ɗauke sa a kewayen in gyara shi. Wani lokacin ma idan ina da lokaci ba ni komi ina gida sannan kuma ina da ruwa sosai nakan wanke kewayen. Saboda kewaye ne wanda duk gidan mu duk suna da kewayen kansu, wannan nau ne ni kaɗai ke amfani da shi. Dan haka bani wasa da shi ina gyara shi sosai saboda bana so in ji yana wari sannan kuma bana so in ga ruwa na kwanta wa bai bushe amma na fi son duk sanda zan shiga kewaye in ganshi busasshen sheƙal. Sannan kuma abin da yasa na ke kula da, da kewaye shine aikin da nake yi kusan kullum a gida. To shine kewaye ba wurin wasa bane sannan kuma ba wurin ne na ɗaukar cuta in ba a gyara shi ba. Sannan kuma wuri ne wanda ya zama dole sai an je an yi amfani da shi yauwa. Saboda idan mutum ko shi kaɗai ke amfani da kewaye idan baya kula da shi bai tsaftace shi, bai gyara shi to shi kaɗai ma daga nan yana iya kamuwa da cuta. To amma idan ana gyara shi, ana tsaftace shi, ana wanke shi, ana kula da shi, to in Allah ya yadda zaka ga lafiya lau ba wani cutar da mutum zai ɗauka a cikin shi. Sannan kai kanka wurin amfani idan mutum ya shiga keweyen zai fi jin daɗin amfani da shi. Hankalin shi kwance. Sannan zai je idan mutum yana jin bayan gida ko zai yi wanka ko zai yi wata biyan baƙata ta shi to zai shiga yayi ta hankali kwance ba tare da yana da matsuwar cewar yayi sauri ya gama ya fito ba. Saboda kewayan na da wari ko kewayan ga ƙazanta ya bi ba kyan gani. A'a, mutum zai shiga kewaye ma bai jin wani wari kuma sannan zai zauna a ciki da abin da zai yi. Bazai yi ƙagara fitowa ba sai ya gama abin da yake yi. Sabanin kewaye wanda yake da ƙazanta. To warin kewayen ma kaɗai mutum ya isa yasa ya ji shi ya ƙagara ma ya fita. So yake kawai ya baro kewayen ko kuma mutum yana cikin kewaye yana ganin abubuwan ƙazanta saboda musamman ma kewaye public wanda ya zamana mutane da yawa suna shiga. To zaka tar da wani yayi fitsari bai zuba ruwa ba. Wani ya zo ya zub da ruwa ya bar su bai sarce ba. Wani ya zub da majina can wani ya zub da miyau can. Ƙazanta dai ga ta naj kala kala. So idan wani ma kewaye zaka iya tar da wani ma ya zo yayi bayan gida. Amma wato ma'ana kashi kenan amma bai zo bai yi flushing ba idan kewayen na flushing ne. In kuma ba na flushing bane ba irin mai direct ɗinn nan ne na gargajiya ya zo ya bar bakin masayin haka nan irin ya ɗan bayan gidan nashi ko in ce kashin nashi ya ɗan taɓa bakin masayin bai sa tsintsiya ya wanke ya gyara ba. Kawai dai komai an barshi ba gyara, wato irin wannan mutum in ya zo yana iya wani ma yana iya yin amai. Ba ma ya shiga yin amfani da shi ba amai ma yana iya kama shi saboda ƙyamar abun da ya gani. Wani ma zai iya ji bayan gidan wato kashin da yake ji ya fara komawa.

A'a ina haɗuwa da abokanan ah, ciniki, a mabambantan wurare, sannan ta hanyoyi da dama. A'a ina haɗuwa da abokan ciniki a dandalin sada zumunta na Facebook. Ina haɗuwa da abokan ciniki a kuma ta WhatsApp, ta hanyar posts ɗin da nake yi na kayan kasuwa ta da kuma aiki na da nake yi. Akan, sannan kuma aka biyo ka ta DM, ai maka sallama ai magana da kai cewar ina son ka zo za kai mana aiki, ko kuma mutum idan wani abu ne ya gani ya tambaye ka "nawa yake? Ya ingancin shi yake kuma, nawa za ka saida mun shi? To na kan haɗu da abokan ciniki ta wannan hanya. Domin akwai wani bawon Allah wanda, na taɓa ɗora wasu wata hita haka a social media, sai ya gani da ya gani sai ya ɗauki lamba ta kenan, sai ya kirawo ni, da ya kirawo ni muka gaisa, sai yake ce mun sunan shi engineer ko wanene ya faɗi dai sunan shi, ya ce mun sunan shi engineer ko gyaza ne ko, ya de faɗi sunan garin su. Na ce oke, ya aiki ya yau ya ce Alhamdulillah. To ni ban san shi ba ma, ban taɓa ganin shi ba, sai yake min introduction ɗin kanshi, ya gabatar mun da kanshi ya ce mun shi, a engineer ne yana aikin gidaje da sauran su, Dan haka a yaga wannan wata hita, kuma yana so nawa zan saida mai kuma ya ingancin ta yake? Na gaya mai kuɗin fara kuɗin ta, sannan kuma na gaya mai kwalitin ta da kuma kamfanin ta. Sannan ma na ƙara tura mashi, a, wasu hotunan nata, da kuma wasu hotuna ma waɗanda ban ɗora su a, social media ba a lokacin. Sai yake tambaya ta wacce unguwa nake, ko wurin ina nake. Na fussan, na bashi address dina da kuma gidan mu, da komai da komai dai ban ɓoye mai kome ba. So da ya ji haka sai yake cewa, to indai haka ne ya san unguwar mu ya ma san ogana. Na ke ce mashi, ka ji wane wane oga wane, oga kamal shi ne ogan mu. Ya ce ai ya san shi ha aiki yana mai na ce oke. To kaji kaji. To wannan hanya ce ta haɗuwa da abokin ciniki, kuma daga sannan ya anshi lamba ta ya sandi muna hulɗa da shi. To wannan hanya ce ta haɗuwa da abokan ciniki. Sannan kuma na kan haɗu da abokan ciniki, a ta hanyar imma wani aiki ya gani a wani abokin shi ya zo gidan ya gani. Ya yaba da aikin, ya ce "wa yai aikin nan"? A bashi lambar shi, sai a bada lamba ta a kira ni. Wani lokacin kuma ina aiki ne, zan mutum zai zo ya tatta ni gidan da nake aiki, ko satin da nake aiki sai ya anshi wato lamba ta. A, ko a, sati biyu da ya wuce, a akwai irin haka ta faru. Wato abin da ya faru shine ina aiki wani gida, sai maƙwabcin mai gidan, kuma ɗan uwan shi ne sai ya shigo gidan, ya zo ya tadda ya ga aiki yadda nake yin shipractically. Gashi nan mun yi a, wayarin, amma ba mu kai ga sa siminti muka face ba, mun yi wayarin ruwa na zuwa ko ina, sannan dai muna cikin aikin ba mu gama ba dai mukan aikin ake. Da ya zo ya gani ya yaba da aiki, kuma ya ce mun da Allah in bashi namba ta, yana da aikin gidan shi da Allah zanzo in yi ma shi. Amma ya ja ni gidan shi da yake lokacin ba lokaci, kashi kuma ni kai na ba ma lafiya garen ba sosai, kai ya na mun ciwo. To haka muka je gidan nashi, na ga yanayin aikin nashi, ya kuma gaya mun in mushi estimate ɗin na total cost ɗin da aikin zai ci ai mai. Na ce mashi in sha Allahu zan yi mashi yanzu dai ina aiki ne, amma in na gama, za mu samu lokaci sai a zo ayi aikin. To ya anshi lamba ta ya ajiye, kuma ya ce mani in Allah ya so ya yadda, shima yana irin ayyuka haka na contract haka, engineer ne shi ma, kuma ya ga aiki na ya burge shi, zai rinƙa bani aiki. To wannan ma, babba hanya ce ta haɗuwa da abokan ciniki. To akwai hanyoyi da dama na haɗuwa da, abokan ciniki. Wani ma bai gan ka ba, bai sanka ba, bai taɓa ganin aikin ka ba, amma zai ma wani maganar cewa yana son mai aiki ka za ko ka san wani mai yi? Mai amana, wanda ya iya wanda baya da matsala? Zai ce eh, to sai a bada lambar ka, to sai a bada lambar ta kenan, in wanda akai wa magana ni ya sanni takenan. To imma dai ni ya sani ko ba ni ya sani ba, zai bada lambar wanda ya sani saboda hanya ce ta haɗuwa da a wato abokan ciniki, kwastomomi kenan. To dan haka ni ina haɗuwa da abokan ciniki na ta irin waɗannan hanyoyin, a loka.

Ina jin tsoron kwari sosai ma musamman a irin kyankyaso haka ko gizo-gizo ko wani kwari na nan ƙarami wanda ake ce ma, a, ƴan matan Kaduna. Sotun ina jin tsoron su, musamman ma kyankyaso. A, shi kwaro ne wanda zai je kewa ya shiga masai, ya shiga fitsari, ya taka kashi, ya dai yi taɓe-taɓe. Sannan kuma in shigo ɗakin ka ya taɓa ka ko ya taɓa ma abinci kuma abun ban haushi, abun ka koda saman, wani abu ka ɗora shi mai nisa wanda silbi gare shi to shi har tashi sama yana yi. Zai tashi sama ya hau wannan abin ya shiga yai ɓanna. Idan ka ka kyankyaso bai shiga maka cika abu ba ya maka ɓanna to abun rufe yake. Amma in ɗebu ɗe ya yake to kyankyaso zai shiga. Kuma sannan in shiga ba ka san inda yake tako ba. Saboda kyankyaso, a, ƙazami ne sama ma da kuda. Yauwa, kyankyaso ƙazami ne sosai. Kuma yakan yi take-taken shi ya zo kuma ya taka abinci ko ya hau mutum. Duk yana yin waɗannan abubuwa. Don haka ina jin tsoron shi. Kuma idan ya hau mutum, idan ya gigama, hai, hatsi muka ci wanzai masa fatakka in dai kyankyaso ne. Don haka, a, ina jin tsoron shi sosai. Sannan kuma ina tsoron wani abu da ake ce ma ɗan Laga, bodu-bodu mai wasa da yaro. Lokacin muna yara, siffarta ko yanzu haka tana ɗan ba ni tsoro. To ita dai an fi samunta lokacin damana. Yauwa. Sannan akwai wasu kwari da ke zuwa su kuma lokacin damana. Idan ka kunna ma to fitilar ɗaki ke nan, suna fesowa su dinga yawo suna wasa, suna bin wannan haske. Wanda in ba a yi sanni ba kai kanka sai ta hana ka bacci. Ko in ka ajiye ruwa saman bokitin ruwan dai su cika, wurin dai su haɗa ciki su mutu. So yes, su marun waɗannan kwarin ina jin tsoron su, ba na son su. Don in na wasu nama ba ni kyama. Sannan a cikin dai kwari har wa yau akwai cinnaka. Shi ma yana ba ni tsoro saboda cinnaka rashin mutunci garai. Laifi allo kana kwance kana wuta ko kana bacci. In yi ma wani cizon sai ka yama ta farka wadda, za ka ji ka makka ruga da gudu. Saboda in ya cije ka sai ka zabura. Eh, in ya cije ka sai ka zabura. Sannan in ya cije mutum wurin kumburowa yake yi kuma kai da ɗakin ka sai ya hana ka kwanciya cikin jindaɗi. Saboda ko ka gyara shin hidar ka yi komi ka kakkaɓe, yana iya jallabo wa ba ka sani ba kana cikin baccin nan ya cije ka. Wani lokacin ma in ya cije ka sai ka yi takakabe-kakabe kana neman wai ta ina ya cije ka, ina ma yake. Alhali shi kuma tun dai ya cije ka ma ya yi gaba. Ko kuma sai ka tashi ka cire kayan ka, ya ta da zage-zage sannan kakanshi ya faɗo. So shi ma ina tsoron shi sosai. Saboda wani lokaci idan ya cije ni mma wurin kumbure wa yake yi. Ina iya in yi kwana biyu ko uku yana min zafi wajen. Kuma idan ya cije ni, a, idan ban sosa ba wurin ya ci gaba da yin ƙaiƙai. In kuma na sosa wurin zai tashi, yi kumburi. Wani lokacin ma wurin sosa ba hau wurin ya fashe ɗanyi ruwa. To kuma in ban sosa ba zai dinga yin ƙaiƙai. Wani lokacin ma ban san sanda zan sosa ba domin in samu sauƙi. So cinnaka shi ma gaskiya yana min irin haka kuma ba ni jindaɗi. Kuma shi cinnaka rashin mutuncin shi ma ba wai ga mu manya ba ma. Har yaran tijjarirai bai raga mawa ba. Domin kuwa, ha, ƴan ƙananan yara su yi ɗinka tizansu, ya ɗinka cizansu. Yaro ya yi ta kuka. Kai ta ganin yaron nan kamar ya cika rigima wasu kuka gare. Alhali kuma ba laifin shi ba ne, bac cinnaka ne yake cije shi. Shi kuma cinnaka ƙaramin abu ne zai shiga bayan yaro ko cikin ɗan famfas ɗin shi ko cikin ɗan wandan shi karami ya boye, yi ɗinka cizanshi ba tare da an sani ba. Ko kuma yaron idan yana san ya yi riga, cinnakan nan ya ɗinka tizanshi cikin rigan nan ba a sani ba. To in ba hankali ya kai ba akan yaron nan dai an san ba hali shi ba ne yin wannan abun lallai akwai abin da ke dama shi. To dai an yi duba aka cire miya kaya aka, aka dudduba za a ga mana hukkin ya faɗo. Don haka, a, cinnaka ya ɗaya daga cikin kwarin da nake tsoro kuma ba ma na sanganin saboda mugu ne. Ya hari jarirai ma wallahi bairagama ba cizansu yake yi. Don haka ba na son cinnaka, yana ba ni tsoro saboda in ya cije mutum zai kasance.

To gaskiya a abincin gargajiyan da na fi so, ah wanda dai na gargajiya ne sosai. To ina son kwaɗo, eh kwaɗo abin da ke kwaɗo kamar a kawo zogala da yaɗiya haka, ko yakuwa wanda ɗebo shi ake yi sai idan aka ɗebo shi a gona kenan sai a je a wanke shi. Idan aka wanke shi sai a zuba shi a tukunya sai a kawo ruwa a zuba, sai a kawo murhu irin na gargajiya ko kuma manyan duwatsu a ɗaura wannan tukunya sama a kawo itace a kunna wuta, a tafasa shi, ya ji wuta, ya ji wuta, ya ji wuta, ya sha wuta sosai. Idan ya sha wuta ya dahu sai a ɗebe shi daga ciki tun yana ganyen shi zai koma yayi lugub. To idan aka ɗebe shi za a je shi gefe yasha iska ya tsane, ya sha iska. To idan ya tsane, ya sha iska ya huce ah za'a kawo ƙuli-ƙuli wannan wanda ake yi da gyaɗa kenan, wato ƙuli-ƙuli sai a daka ƙuli-ƙulin. Idan aka daka shi ya daku sosai sai a kuma wurin dakan ƙulin nan za'a sa maggi da gishiri, ya toh don yayi tasting, yayi daɗi kenan. Sai a kawo wannan ƙuli da maggi da gishiri sai a ɗebo wannan zogale sai a zuba cikin wani babban kwano ko wata babbar roba sai a zuba sai a ɗebo wannan ah ƙuli sai a barbaɗa a zuba shi yaji sosai. Sai a kawo man irin na gyaɗa wato man gyaɗa wanda gyaɗaɗɗa aka je aka markaɗo aka fidda tinkuza cikinta aka malmala akayi ƙuli to cikinta ne ake fitar da mai. To irin wannan mai shi za'a zo a zuba. To idan aka zuba wannan mai za a kawo maggi a sanya, sannan kuma za a kawo yaji a sanya amma ba wanda zai yi mugun zafi ba. Yaji dai kadaran kadahan domin yayi daɗi. Sannan idan aka zuba wannan yaji za'a kawo 'yar ruwa a ɗan yayyafa sai a motse sai a ci. To irin wannan kwaɗo gaskiya ba ƙaramin daɗi gare ba. Kuma idan mutum ya ci da yawa ma to zai wuni ma zai daɗe ba bai ji yunwa ba saboda shi wannan ganye ne wanda yana riƙe ciki kuma sannan ga ƙuli, yaji, ƙuli kuma kowa ya san gyaɗa tana riƙe ciki. Sannan kuma mai abu mai masƙi yana da riƙe ciki to mutum yayi haɗi mai kyau kenan. Sannan kuma shi wannan ganye ah yana da yana magani sosai. Don wani likitoci a asibiti suna sawa a rinƙa cin shi wani lokacin ma sukan sa ah a wato ainafin sha ruwan shi, ruwan zogala. Shi ne wanda suke kira da tu a turance moringa. To yana da kyau sosai, yana da magunguna sosai a cikin jiki sannan ma ah ruwan shi magani ne. Don yadda na ce a tafasa shi to idan aka dafa shi kenan to wannan ruwan da aka dafa shi gaskiya wanda suka san amfanin ruwan ma ba su zidda su sha ake yi. To yanzu ma da zamani ya zo mutane da harma ziddawa ake a sha, nasha a ziddar da saura saboda abin ya wadata. To yanzu da 'yan birni suka gane falalar ruwan zogale sun ga har likitoci na cewa a sha duk da abu ne na 'yan ƙauye amma kuma ana cewa ana rinƙa shan ruwan zogala. To duk yadda ake ƙyamar 'yan ƙauye ko ake ganinsu basu waye ba da sauransu. Kaga babbar mota ta zo kasuwar da ake sayar da irin wannan ganye na zogala ta yi parking suna tambaya zogalan su saye shi domin su kai akai ma mai kuɗi ya ci ko kuma ruwan zogalan. Wanda duk kyamarsu da ƙyankyamin su basu san me akayi aka dafa shi ba amma haka za su sayi shi, su tafi dashi gida su yi amfani da shi domin neman lafiya da samun sauƙi. Saboda abubuwa na gargajiya Allah ya azurtamu da itace anan wanda wani sai ka shekara kana shan magani harma ƙasar waje kaje ai ta kashe kuɗin ma a rasa meke damun mutum ai ta maganin ba ba ba'a samun sauƙi ko kuma zai samu sauƙi amma cutar na nan. Amma irin wannan magunguna idan mutum yana amfani da su ko in ce ganyayen tun da magunguna ne ai to cikin ikon Allah sai a ga cutar ma tayi sauƙi ko kuma ma a nemeta a rasa ta tafi. To don ah haka ina son zogala sosai, abinci ne na gargajiya. Ina son shi kuma bani ba duk mutane da dama sun san amfanin shi da kuma riƙon ciki da yake yi. Zogala abinci ne na gargajiya.

Ina ba da barkwanci sosai domin nishaɗantarwa. Saboda ni mutum ne musamman idan ina cikin farin ciki da nishaɗi, to nakan zo in zauna in ba da barkwanci a sha dariya. Saboda barkwanci abu ne wanda yake sanya mutum ya samu refreshment da kuma enjoyment a cikin da yake cikin damuwa ko kuma kauce ma damuwa. Don haka ni mutum ne mai ba da barkwanci. Kuma ko da labari ake yi haka, irin an danyi jagun nakan kawo abin da za a yi, wasa da dariya in danyi barkwanci. Na lokacin kuma kosanda na yi a teaching practice kenan, idan muna cikin koyawa, na ga wani yaro yayi wani abu sai in ce, "Kai ya kake, ya kake irin haka?" Sai ka ce kura, ji bashshi da Allah yayi wani buzu buzu da shi ya ɓata kayan shi. Ai wannan ma in baccin da yan ajinku sun sanka sai su ɗauka kura ce. To sai sauran yan ajin sai su dinga dariya suna, "yeeye, ya zama kura, ya zama kura." Wani kuma in ana yawan kawo shi ƙara da yake in ana koya ma yara karatu, za su dinga irin kawo ƙara ko wani abu makamarncin haka. To idan yaro ana kai shi ka yawan kawo shi ƙara, zan ce, "Wai kai ya kake yawan laifi ne? Hm? Me yasa kake yawan haka? Ka zama sai ka ce, ka zama sai ka ce mugun dawa?" Eh, sai a ringa yi ma shi dariya. Wani kuma in ya cika kawo ƙara yana complaint ko malam an yi kaza, an yi kaza irin shaidan nan gare shi, sai in kalle shi. Akwai wasu da na taɓa kallon wani yaro yana ta kawo min ƙara. "Malam, ka ga wannan ya buge ni?" Na ce mu yi kai ma shi ya gaya mun abin da ya yi min. Na yi masa waazi, na raba su. Can kuma ya ƙara da kawo mana ƙara. "Malam ka gan shi yanna zagi na?" Na yi masa da waɗa na kashe wannan maganai. Can kuma ya ce, "Malam ka ga yana harara ta?" Karshe dai da ya bani haushi na ce, "Kai shaida'u ruwan faci rufe mana baki. Shaida ruwan faci." To da na shigo aji sai in ce masa, "Shaida'u ruwan faci." A sai yan ajin su dinga dariya. To kuma duk dai barkwanci ne domin kuma a yi wasa da dariya da nishaɗi yara su gane abin da kake koyawa. Saboda in ka ce da zare ido da faɗa da bugu za ka koyar da yara, gaskiya ba za su gane ba sai dai su ta jin tsoron ka. Amma idan ya zama na kan na musu da wasa da dariya da barkwanci, to wannan son da suke maka da jin daɗin abun, ah labarin da kake ba su, zai sa su tsaya su fahimci abin da kake koya masu. Duk da dai yaro sai da tsawatawa sai da ɗan bugawa. Amma kada bugun ya zama shi ne aka sa gaba kuma kar yayi yawa. Ya zama na sai idan lokacin bukatar bugun ta taso sannan ayi shi domin shi yaro sai ana tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro sannan yake gane wasu abubuwan. So amma dai kada bugun ya zama shi ne gaba. Ya zama jan hankalin da yi masa na wasa da dariya, a shi ne gaba. Domin akwai lokacin da ina koya wa idan na ga ɗalibai hankalinsu bai guri na ko sun kosa ko sun gaji ko suna bacci haka ko kuma suna wani labarin, zan ce masu, "Ku bani hankalinku nan, zan ba ku wani labari mai daɗi wanda tun da kuke duniya ba ku taɓa jin shi ba. Kuma na tabbata in na fara ba ku, duk mai jin bacci sai ya bari. Wanda ya fara sai ya barka. In na fara ba da wannan labarin, to duk wanda yake jin shi ain ban gama ba sai ya ce don Allah malam a ci gaba. In kuma kuna cin ba wasa ko ba haka bane ba, to ku ce don Allah in bada labarin ku gani. Wallahi cikin ku wani sai ya tambaye ni to malam sai aka yi yaya daga nan, to sai su maido da hankalinsu wurina sai su kamu. Malam a bada labari a bada sai in ce, to duk masu son a bada labarin nan su ɗaga hannunsu. Waɗanda ba su so a bada kar su daga su bar hannunsa ƙasa. Sai ka ga mafi yawan ajin baki ɗaya ma dai sun ɗaga hannu. To wanda ma za ka ga ba za su ɗaga hannu ba. Ƴan ƙaɗan ne suma kila hankalinsu bai wurin amma da yana wurin ma da sai sun ɗaga amma mafi yawan lokaci ma su kan ɗaga ne baki ɗaya wanda ma bai fahimta ba in ya ga ɗalibai sun ɗaga hannunsu to kawai shi ma sai ya ɗaga wato shi ma ya bi ayari kenan. Don haka in na bi ta wannan frisuduwa din.

Ina cire takalma a gida domin kuwa a takalma, a in na shigo ɗaki cire su nake in ajiye su gefe saboda a amfani da su a cikin gida ko sanya su a cikin gida baya dacewa ga mutum saboda ƙazanta ce mutum ya dinga taka ɗaki da takalma ko ya dinga yawo da su cikin gida inda ya samu wuri. A so takalma cire su a ake, a samu guri a ajiye su. Ya zamans daga tsakar gida sai kewaye da kuma ɗaki wuri mai kuraa ma'ana inda kuke ajiye-ajiye ma'ana store ke nan ko kitchen. So amma inda ya zama naka na cikin ɗaki ko wani wurin da ake zama a ibada so ba za ka sanya takalma ba a cikin gida. So dan haka idan ina cikin ɗaki cire takalma nake yi. Haka idan na baro ɗakina zan shiga ɗakin mamanmu wa ɗakin hajiya muke nan to nan ma still duk cire takalma nake yi. Ni bani sa takalma in ta yawo da su cikin gida a cikin ɗaki amma nakan sace in yawo cikin gida. To inda na shiga cikin gida da takalmi nake shiga amma dai in zan zama na ɗaki ne to a cikin gida na kan cire takalma. Idan zan shiga ɗaki yauwa na kan cire takalma. Ɗaki ne ma kadai nake cirema takalma. So amma daga ba ɗaki ba, duk inda zan shiga da takalmi nake shiga. So mun kiyaye ƙafata daga taka ƙazanta ko taka wani abu haka wanda zai ɓata mana ƙafa. So ina cire takalma a gida saboda a cikin ɗakin mu wani ɗakin za ka tadda cafet ne so ba za ka taka ta takalma ba. Wani ɗakin kuma leda ne ba za ka taka shi ba haka nan wani ɗakin tiles ne wani kuma flour ne. So duka dai in ka taka su da takalmi, musamman takalman da kake shiga kewaye da shi ko ka yi ƙazanta kuma ba ka kyauta ba. Sannan jama'a suna zama wurin da da kayansu sannan wani lokacin har a da ruma ana shimfiɗawa a ibada wato a yi sallah kenan. Dan haka ina cire takalma a gida a cikin ɗaki kenan. Idan zan shiga ɗaki a cikin gida to ina cire takalma.